Eh, wallahi. Idan na farka da safe, abu na farko da nake fara yi shine sallah. Amma matakin farko zan yi alwala ne. In nayi alwala sai in zo in sallata. Ɗan kara, zan ɗankaranta sura mai matsakaicin tsayi zuwa gajere. Nayi raka'o'ina biyu na sallami. To in na sallami akwai ɗan azkarun da nake yi. Da yake ina da matsala na bacci. In nayi, eh tasbihat zahra sai na kwanta sai na ɗan ƙara sassauran azkar in ina kwance. Wani lokaci bacci yana ɗauka na. To in ya ɗauke ni sai na farka zan ci gaba da sauran askarun. Wani lokacin kuma in bai ɗauke ni ba a kwancian sai da na ci gaba daidai da yake suna da ɗan dama. To shikenan. A wannan yanayin zan kwanta har wuraren tara, tara da rabi. Kai wani lokaci na kan kai goma ma amma bai cika faruwa ba wannan. Amma yawanci tara, tara da rabi na mike. To in na mike abu na farko da nake yi shine, ah, zan ɗaura shayi. Ina da green tea, ina da ganyen shayi, ina da buta. Butan yana cin kaman kaso ɗaya cikin guda huɗu na lita ko cikin uku. Wani buta ne haka. To in na zuba ganyen shayin sai in sawa ba. In na saka ruwan nan to sai na dawo. Da ma ban yi bayanin yanda nake yi da gado na ba shimfiɗa na. To in ɗaura wannan sai in dawo na naɗe shimfiɗa na. Da ma bargo ne daga sheet. Sune shimfiɗa nawa ba wai katifa bane ko gado. So ƙasan akwai tauri amma nan shimfiɗa bargo sai ya laushi. So baya na a mike yake babu matsalar ciwon baya. So in na zo sai in naɗe shi bargon nawa da bedsheet ɗin da pillow da matashi duk sun samu awami lungu a ɗaki. To ina gama wannan kuma sai na shiga banɗaki na goge hakwarana eh da brush. In na goge na fito sai na sha ruwa saboda ba'a so abu na farko kafin mutum ya ciko mai da safe ya sha abu mai caffeine. Hakara ganyen shayin nan musamman da yake yana da ƙarfi saboda yanayin ruwan da nake sawa caffeine ɗin yana da ƙarfi yana da yawa. Saboda haka dalilin da ya sa nake fara shan ruwa ke nan. In na fara shan ruwa zai zama na ya yi activating system ɗin sannan zai ɗaura yan duk wani wanki da sassan jikina su kai kaman ƙoda. Ƙoda dama shine mai tsabtacce cikin jini da jiki. To in na tashi in na sha ruwa sai ya zama na kaman ya yi ɗaura, ya fara, ya sa system ɗin ya zama active. Sannan, eh ya zama na ya yi neutralizing acidity da alkalinity na cikin jiki. To shikenan sai in sha ruwa. In na sha ruwa shi kuma dama butan shayi yana bisa wuta. To zan, ina ɗaura shi na yanka man minti sha biyar zuwa ashirin wani lokaci. To, to kafin nan kuma yau wa na manta bayan na yi goge hakwarar nawa ina karanta sura ƙur'ani suratul Yasin. To in na karanta suratul Yasin wani lokaci in na gama da kan minti goma shayin kuma zai fara yi. Zai fara tafasa. Zai fara tafasa. To in har ya fara tafasa tafasan nan zai kama minti biyar haka yana yi ko huɗu. To idan ya zo dabda yi, dama ina da na'ana'a ina da lemongrass. To su yanda nake saka su ina canza canzawa. Yanzu idan yau na sa lemongrass to gobe na'ana'a zan sa. In yau na sa na'ana'a gobe lemongrass zan sa. To ya danganta. Yanzu kaman jiya da na yi shayi kuma shayin ya danganta ina yin shi sau biyu saboda ƙarfin shayin da kuma yawan ganyen. In na dafa na ɗaya muka sha to na biyu nakan iya bari akwai wanda muke sha da shi dama wanda mana na farko muka sha. To washe gari ni kaɗai zan sha na biyu kafin ya zo zan ƙara dafa mana wani sabo. To haka yake.

Gaskiya wannan tambayan naku ya tunamin da lokacin da nake primary school. Ina tunawa a primary school dai yake a wurare biyu. Nayi primary school, aah a Kano Sunkori International School nayi primary one. Eh naje Gombe ma na ƙara yin primary one, sai na dawo Kano na yi primary two to primary na three sai aka ƙara mayar da ni Gombe. To a nan primary school na Gombe daga primary one zuwa two ana rubutu ne da pen da pencil. To in bamman in ban manta ba daga primary three ne ake fara rubutu da biro, alƙalami. So ina tuna lokacin ka san yaro da son girma muna ganin kama rubutu da alƙalami wani babban matsayi ne. Muna ganin rubutu da alƙalami wani abu ne da yake nuna mutum ya taka wani matsayi. So a wannan lokacin muna ta idraki muna hanƙurin muyi rubutu da alƙalami. Amma dai lokacin da pencil ake bari mu ke rubutu. Saboda an san mutum matakin shi bai kai yayi rubutu da alkalami ba saboda ze iya yin kurakurai. Kuma ka ga shi alƙalami kai kurakurai babu gogewa ba daman gogewa. Amma pencil akwai cleaner a jiki. In ka yi kuskure za ka goge. So ana haka, ana haka muka zo primary three muka dawo rubutu da alƙalami. Sai na ji oke yau yanzu na kai wannan matsayin. Na kai wannan matsayin nima. Saboda haka daga nan kuma har, har zuwa secondary school har zuwa tertiary gaba da secondary school duka da biro ake. To gaskiya dai a yanzu da yake duk nayi amfani da su. Sai nake ganin kaman wato wasu dalilai ne zasu iya saka maka ka ji gwada ka yi amfani da pencil ko da alƙalami. Yanzu misali in za ka yi abun da ya shafi Zane. Ka ga ka fi buƙatar pencil. Tunda zaka iya yin kuskure kuma shi abu na Zane abu ne da dole ya yi daidai yanda ake so. Ba karɓan, babu daman karɓan kuskure. To ka gani ya zamana da alƙalami ka ke ka yi kuskure toh fa ba dama ka goge. Sai dai zaka ƙara yanko sabon paper kenan. Ka ga wannan kuma ya zamana hanyar lalata takarda kenan. Indai haka zaka yi mutum zaiyi ta lalata takarda. Amma pencil ne da akwai eraser a jikin shi. Kana yin kuskure sai ka goge. Ka, ka rubuta. Ka ci gaba da zanawa. To gaskiya dai yanzu ina gani a matakin da nake anya kuwa ba zan fi son pencil ɗin nan ba kuwa? Saboda daman da yake bawa mutum na idan yayi kuskure ya gyara. Shi kaɗai yake da wannan. To wannan kenan. So wannan shi ne babban abun da ya sa ma'a nake ganin na fi son pencil. To amma dai in wajen rubutu ne kuma ina ganin na fi son alƙalami. Tunda wajen rubutu gaskiya kusan bana yin kuskure. Yauwa amma kuma in Zane ne zan fi so ne da pencil. Tunda ni ba ƙwararren mai Zane ba ne amma waɗanda su ka ƙware a Zane ko da alƙalami ma za su iya yi. Amma ni da ba ƙwararren mai Zane ba dole da pencil zanyi. Ka gani? To wannan kenan. So ina ganin kaman gaba ɗaya gaba ɗaya dai ina ganin kaman na fi son alƙalami in babu Zane. In akwai Zane kuma na fi son pencil. To ka ga idan na faɗi haka yanzu da sauƙi yanda zan gane wanne na fi so. Ka ga shi pencil zaka yi Zane kayi rubutu duka. Shi kuma biro ba za ka yi Zane kai rubutu ba duka. So ka ga pencil yafi advantage kenan. Saboda haka ina ganin zan fi son pencil. Akan alƙalami. Tunda ko wanne in yazo zan iya handling ɗinsu. In Zane na yi kuskure zan goge na gyara. In ma rubutu ne yi kuskure zan goge na gyara duk da zai wuya amma dai saboda ya zamana ba matsala. Pencil ɗin ina ganin yafi kwanciyar hankali. Da natsuwa bazaka, bazaka damu sosai.

Tabbas tambayan nan ya bani dariya. Sai na ji kaman wannan kunyi shine musamman saboda ni kaɗai. Ehh, tabbas ƙulli, ɗaurin ƙulli gaskiya yana bani wahala har yau ɗinnan. Musamman naga yanda masu siyar da abubuwa suke yi in ina so in yi irin nasu. To abun gaskiya za ka ganawa sai a hankali. Akwai yanda in mai sayen, mai sayar da abu in ka sayi abu. Misali zai ƙulla ma ko wani suga, ko wani shinkafa, ko wani wake, ko ma miye. Akwai yanda zaka ga sun wani jujjuya sun ƙuƙƙule ledan sun ƙulla, sun ƙulla bayan sun sa wani yatsansu a tsakiya. Wannan abun da aka jan sai ya cusa shi sai ya fito. To ni gaskiya inna zo ina yin abun yana bani wahala da zaran kaga yan da nake yi za ka san ban iya ba. Ɗan koyo ne har yau kuma ilimi na bai ƙaru akai ba. Haka kuma in na zo kuncewa nan ma har abun yana bani haushi. Kai wai me yasa masu siyar da abubuwa suke ɗaure abu ne haka kamar so yake har abada ya zama a kulle ba za a buɗe ba. To kunce shi yana ban haushi yawanci sai nasa haƙori nake warwa rewa. In kuma na yi sa, a ba a tanke shi sosai ba to, shikenan zan ƙwance shi da hannu cikin sauƙi. Yanzu ko jiya na siyo suga an ɗaure min. Anyi irin wannan ɗaure wannan za ka ga an waina, an waina, an waina sai ka ga anyi wani ƙulli an wani ɗaure shi haka. To tun da na gan ina ke cewa to wannan dai Allah ya sa wajen ƙwancewa ba zai bani wahala ba. Ai kuwa da na zo sai da raina ya ɓaci. Na yi, na yi na kwance da yake ina sauri ina so zan dafa shayi. Na sa ganyen shayi saura suggan ne yarage. Sai ya zama na ya ɓata min lokaci sai na ce to bari a mema kon ya ɓata min lokaci bari na haɗa su ganyen shayin da ruwa. To da na dawadai cikin ikon Allah sai na ƙara gwada wa sai ya kwance, ya war ware finally. To irin wannan abun ne ma ya sa mane ke jin haushin ma ɗaurin ma gaba da wani lokaci inji ma kamar babu ma buƙatun na iya ƙulliɗin. Amma dai yanzu akwai wani lok-- yanzu shekaran jiya na sayi, eh kunu da ƙosai. To mashin da ta zo yin ƙullin sai ta irin wannan ƙullin ta tamke shi gam gam ɗinnan. Da na zo na buɗe leda kafin na transferin shi cikin nawa kwantenan na gida sai naga ya fara zuba saboda tamkeshin da ta yi daidai wajen ƙullin yake zuba. Ba wai hucewa ledan yayi ba. Ehh, to haka dai na samu wuri a hankali nayi dabara na juye kunun a cikin wani roba kafin ya ƙara ɓata cikin ledan ya ɓata ƙosan da sauransu. To gaskiya, gaskiya zan iya cewa ɗauri ƙullin nan a cikin kaso ɗari, ɗaurin da na iya ina ganin bai wuce kaso ashirin ba gaskiya. Tsanani kenan. Saboda in ka ga yanda nake abun zai ba ka dariya. Ban iya ba sosai gaskiya. Don yanda nake in na sa yatsa na ɗan juya shi sau ɗaya sai in cire yatsan ya bada space sai in saka a hancin sai in jawo. To amma su yanda naga suke yi wani da sauri sai sun waina, sun waina, sun waina sai su jawo hancin ledan shikenan sun ɗaure shi gam gam. To in ka zo kwancewa kuma za ka yi ta rikici da shi. Za ka yi ta shan wahala. To ina ji wannan yana daga cikin abun da ya sa ma bana ma son lamarin ƙullin kuma ban damu na iya ba. Yanzu ya sha, ya shafar wa in na zo na siyo abu in na zo zan buɗe na yi na yi da hannu, na yi na yi da hannu na gagara. Wani lokaci haƙorin ma in na sa ba zai gagara. Kawai sai dai na farka ledan kawai bayan da zanyi, bani da wani zabi. To ka ga wajen farka leda kuma nan ma sai ka san wani leda ta yanda abun da ka farkan in zai fallatso ya zama na ba zai zuba a ƙasa ba ko akan wani abu. So sai ka samo wani leda ka fasa shi wancan ɗin in ya suwaso yana zuba yana zuba a cikin ledan da ka kawo ɗin. To in kai hakan ne za ka tsira tar da abun da yake cikin ledan da aka ɗaure gam gam ɗin. Ehh, to wannan kenan. Amma ban sani ba ko zuwa gaba wataƙila yau da gobe na goge. To amma jiya na kawo shekaru nake yau ban goge ba. An ya? Zan iya goge wa? Eh to akwai ƙarancin amfani da ɗaura ledan gaskiya. Akwai ƙarancin wannan. So watakila zai iya hanawa.

Kai, wannan tambayan. Ai na ga duk wani mai ɗaukan albashi duk abu ɗaya suke ji. Duk abu ɗaya muke ji. Ta, ana albashi ai, wato za ka ji ne kaman an ɗauke ma wani ƙaton dutse daga ƙafaɗunka. Musamman mu a nan nahiyar Sannan a ɓangare na Afirka. Najeriya, kuɗi, kuɗi naira ya rasa darajan shi gaba ɗaya ya lalace. Saboda haka abubuwa sun yi tsada, kuɗi ba albarka, abubuwa sun tashi. To. In ana biyan ka albashi in ba Allah ya sa albashin mai kauri ba ne. To gaskiya za ka yi kawai dai. Eh za ka ji kaman an ɗauke ma abu amma za ka yi ka dawo gidan jiya don a yi yawanci kafin a yi albashin an ci bashi kuma. Saboda yanayin rayuwa. Wani yana da iyali, yana da 'ya'ya da sauransu. Kuma da aiki da albashin ya dogara. Saboda haka albashi in ba shi da yawa wanda kuma yawanci haka ne ba shi da yawa tun da albashi mafi ƙaranci da ake biyan su shine dubu saba'in. To dubu saba'in kana da ya-- dubu saba'in ko ku biyu ne kaɗai kai da matan ka in ka yi lissafi za ka ga kuɗin yayi kaɗan. Don iya ka cin abun za ka iya ɗinka shi muƙu a ran dubu biyu ne kauye kullum. To ka ga dubu biyu ko dubu biyu da wani abu tun dubu saba'in ne. To dubu biyu da wani abu me da me za ka saya? Eh za ka iya sayan shinkafa misali in kuka sayi ɗan kwano ko kwanuka. Ka ajiye ka ɗan saye wake. Maybe wannan yana ɗan yi kwanaki. To. Kuma ba zai wani jima ba zai ƙare. Musamman ya danganta da irin shinkafan da mutum yake amfani da shi. Irin wanda science in ce irin nan ne. To ka ga bai kai wanda ake cewa Caroline kumbura ba. To. To sai ka ga wai shinkafan sai ka dafa da yawa ne zai gamsar da kuku biyu. Kuma ka ga gashi za su yi kayan miya, za a yi miya. Haka ne. Gashi in da safe ne za a yi breakf-- za a yi karyawa. Ka ga yawanci dai mutane mutanen mu da burodi suke karya. To yanzu burodi wanda zai ishe ku kai biyu, ku biyu kai da matan ka mafi ƙaranci wanda na sani dai kwanaki da na saya shine ɗari tara da hamsin. To. Ka ga ɗari tara da hamsin da safe ko? To. Da rana kuma misali ace za su yi kayan miya na wajen ɗari uku zuwa ɗari biyar. Ka ga dubu ɗaya da ɗari huɗu da hamsin ya fito ko? To ga na dare ma. Shi ma haka. Ka ga dubu biyu dai za ta mutu kauye a rana. To. Ba a yi maganan kuɗin mota da in ka fita za ka hau ko mashin za ka hau ko matan ka in ita ma tana zuwa wajen aiki. Kai ma kana zuwa wajen aiki. Za ka samu nan ma kana kashi wataƙila wani ɗari shida zuwa da dawa naka kai kaɗai. Ita ma ka ga ɗari shida zuwa da dawa. Ka ga nan kaɗai dubu ɗaya da ɗari biyu ya fito. Chan kuma ga wajen dubu ɗaya da ɗari huɗu da wani abu. Ka ga dubu biyu da ɗari biyar da wani abu. To dubu biyu da ɗari biyar in ka buga shi a kwana ashirin nawane dubu hamsin. A kwana talatin nawa kenan. Dubu wajen kusan saba'in ɗin dai. To ka ga fa nan ba yi maganan misali in a an sayi nama ba. Ba ai maganan ka siyawa matan ka, eh, pad ba. Ba ai maganan, eh, kuɗin sayan magani ba na asibiti. Kagani? In kuma akwai yara suna zuwa makaranta. Ka ga ba ai maganan kuɗin da zai kai su makaranta na sufuri zuwa da dawa ba. To nan ba ai maganan kuɗin makarantar su ba. To, har abun da ya yawa amma dai duk da haka dai an yi albashi. Mutum zai ɗan ji dai, eh wannan abu yaɗin shigo amma dai gaskiya mutum ba wani murna yake ya can ba. Eh mutum ba wani murna yake ya can ba. Kawai dai za ka ji eh wani sauƙi ya samu. Wani abu za a ɗauke ma nauyin wani abu. Amma gaskiya baya, baya isa. Baya wadatarwa. Shi ne gaskiyar magana. So wannan kenan.

Eh, lallai abubuwa, ina yin abubuwa tabbas, da yamma zuwa dare evening kenan. Lallai daga cikin abubuwa masu muhimmanci da nake yi shine, akwai wanda in ya zo wajena, to ina raka shi ina tafiya, l na wajen minti ashirin, wajen raka shi kenan zuwa. Mu ka je can bakin titi ya zo dab da gida, to sai in tsaya nan, sai in ƙara juyowa, kaga in na ƙara juyowa wani minti ashirin kenan. Ƙarin minti arba'in. Kuma dama kafin nan na ci abinci. To hikiman shi ne, wannan tafiyan da nayi, yana rage yuwuwan, yana rage blood sugar spike, yana rage sugan da yake cikin jini, yana rage hawan, hauhawan shi a cikin jini. Shi ne hikiman. Ana so in ka ci abinci kayi tafiyan ko minti goma haka. To ni da yake ina son motsa jiki sosai, sai na mayar da shi minti arba'in. To zan raka shi na dawo. In na raka shi minti ashirin, na dawo minti ashirin, minti arba'in, to still zai rage min kaman awa ɗaya kafin na kwanta. To a wannan awa dayan ina yin abubuwa da suke taimakawa ƙwaƙwalwa da jiki sakewa, saboda samun gamsasshen bacci, saboda ina da matsala da bacci ne. Eh, to abubuwan da nake yi yakan haɗa da numfashi mai zurfi, na shaƙa sosai sai in riƙe, sai in dinga fitarwa ta baki a hankali. Da ma shaƙan ta hanci ne zan shaƙa sosai. In na shaƙa, to sai in dinga fitar da numfashin ta baki a hankali, a hankali. To wannan yana sakawa ƙwaƙwalwa da jiki nutsuwa, da sakewan wasu sinadarai a cikin ƙwaƙwalwa, irin su dopamine da sauran su, wanda suna taimakawa sosai wajen yin bacci. So gaskiya wannan lokacin dai ina yin duk wani abun da na san zai taimaka jikina ya sake, ƙwaƙwalwa na ya sake, komai ya zamana yana cikin nutsuwa to sai a, sai na fara tinkaran bacci. To ɗayan abunda nake yi kuma, ina ɗan karatu. Wani lokaci kuma zan yi ta browsing, amma shi zai zama kafin wa'incan abubuwan da na lissafa ne. Shi browsing inda meye-meye, zai zama na nayi shi kafin na, kafin nai wannan shaƙan numfashi mai zurfi ta hanci da fito da shi a hankali ta bakin nan sai na gama da wancan. Shi wannan ina so ne ya zama shine abu na ƙarshe da zanyi saboda yana taimakawa jiki sosai wajen sakewa. To abinci kuma shi ina cin shi kaman wuraren tsanani. In na yi latti shine ina cin shi kaman ƙarfe takwas haka. To kaga shi ma to wannan tafiyar da, yau wa wannan tafiyar da zanyi, shine zai ƙona, zai ɗan ƙona kitse, sannan zai rage hauhawan sugar da yake cikin jini. Zai hana shi hauhawa. Zai rage shi matuƙa. To wannan kenan. To in nazo dabb da kwanciya kuma akwai addu'o'i. Eh, akwai addu'o'i musamman tasbihaz-Zahra, sauran kuma yawanci, ayoyi ne na Ƙur'ani. Sai wani kalma na ambaton Allah da izzan shi da akeyi sau uku. Amma sauran duk ayoyin Kur'ani ne. Misali, yau wa sai ɗaya daga cikin wani tasbihi wanda akecewa, "subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar". Anayin wannan ƙafa uku. In anyi wannan ƙafa uku daga nan to sauran duk Ƙur'ani ne. Sai "Qul huwallahu" ƙafa uku. Sai "Ayatul Kursi" ƙafa ɗaya. Sai, sai ayan ina jin cikin Suratul Hashr ne, wanda yake cewa "lau anzal na hazal Kur'ana ala jabalin la ra'aitahu" sai "Qul innama ana basharun mislukum yuhe ilayya, annama ilahukum ilahun Wahid". Cewa sai daga nan kuma haka dai har zuwa gama har.

Wai? A'a, wannan ai babbar lamari ne. Babbar lamari ne wannan tambayan. Akwai answer da mutane suke bawa akan wannan tambayan yana nuna mabbanbantan, ah, sanin darajan abinci da kuma alaƙan da yake da shi wajen yiwa Allah godiya. Ai ni babu batun ragowan abinci saboda in yi ragowa ma misali, misali ace na dafa abinci da dare. Ni yawanci rana a ina ne don yin ragowan, ragowan kuma na ƙara amfani da shi. Babu wai a na yi abinci tun da na gama ci ya rage saura wai in je in zubar. Ina? Babu wannan. Girman Allah da nake gaini da tsoron shi ba zai iya da sanin darajan abincin da nayi wa Allah nauyi na rashin godiya ba zai iya ƙyale na wai kawai na je na zubar saboda na gama ci. Ina? So abun da ya rage na daga abinci in ya kwana ne ina ɗumama shi. In kuma bai kwana ba dama yana cikin food flask. Kaga? Shi ke nan. Kawai sai dai inkara ci. Amma akwai wanda in na ci na gagara ci kuma ba yake cikin food flask to zan sashi a cikin zan yi refrigerate inn shi. Ya cana cikin sanyi saboda in akwai sanyi to abincin ba zai lalace ba. To wannan ke nan. To in na sa shi yayi dau sanyi to shi kenan in sha Allah ko kwana, ko kwana nawa zai inda zai dinga jin wannan sanyi na san ba zai ɓaci ba. Akwai lokutan da nakan ajiye abinci a kwana biyu ma amma da yake akwai sanyi ba zai lalace ba kuma sai in yi amfani da shi na ci. Eh, wannan ke nan. Don yin abun da kuma da zan iya to nan inda nake, ah, bana sakewa wajen na fitar da abincin na bawa a mabukata. Akwai mabukata da suke zuwa bara. To da yake ni kadai yawanci ina abincin daidai ni akwai wani da na ce wani almajiri na ce mishi, "Da Allah ya dinga zuwa zan dinga bashi abinci." Ni kuma kawai zai ɗan dinga min shara da ɗan wanki haka. Sai nuna to zai zo. Har yau bai ƙara zuwa ba. To sai ya zama na ina tunanin tsoron yin abinci fiye da wanda zan iya ci a ranan da kuma wa shegari. Ina jin tsoron wannan. To. Sai ya zama na kawai na dawo yin abinci daidai wanda zan ci saboda a hakan inn abinci ya kwana zan ɗumama shi ne. In ya rage ni ban cinye ba wani ɗan kaɗan akwai ɗan kaɗan nan ya kaɗan shi kuma ina zubawa saboda dabbobi. Akwai dabbobin da dare suke zuwa na rasa ban san su me ba ne ko gafiya ne ko mene amma dai na zuba abinci a wajen. To in sha Allah wa shegari in na tashi zan ga an cinye shi tas. Na rasa gani mene yake wannan abu amma ina zargi daga abubuwan da na sani a game da burgu da gafiya ina gani kamar su ne suke ci. To wannan ke nan. Sai kuma wani lokaci zan ɗibi ɗan kaɗan kamar cikin cokali sai in watsa wa ƙadangaru su ma su na ci. To wannan ke nan. To bayan haka, ah, yanzu kamar jiya daddare na yi abincin da ba zan iya cinye shi a jiya ni kaɗai ba. Wani maya ɗan taya ni mun ci to duk da haka akwai wanda ya kwana yanzu. Dazu nan nema ba da jimawa ba na sa shi a cikin freezer. Yanzu yana kanyin sanyi saboda ina so tunda yanzu mun kusan babu sanyi zafi zafi ne sai na kawai saka shi a cikin freezer don kada a samu matsala. To yanzu dai bai kai minti ashirin bama da na sa. Eh, wannan ke nan. Kuma addininmu na Musulunci musamman mu mabiyan mashaban Ahlul Bayti ya hana mu alum bazzaran ci da abinci. Matuƙa abu ne babbar lamari ne kamar yadda tun farkon recording nake gaya muku wannan babban abu ne. An ce annabi Sallallahu Alaihi Wasallam in yana cin abinci abincin ya faɗi yana ɗaukawa hure sai ya ci saboda ba zai bar shi ya ɓaci ba. To wannan naga aya tulahi dekamini imanana yana cewa mutum ya dinga sa farin ƙyalle lokacin cin abinci yanda abincin ya faɗi ya bugewa nan zai iya ɗaukawa ya ci. To gaka irin tarbiyyar da akayi mana ke nan saboda haka babu batun wai na yi wasa da ragowar.

Eh lallai wannan tambaya ne mai muhimmanci ga duk wanda ya san darajar lokaci da kuma yadda kullum lokacin mutum yana tafiya ne ba zai dawo ba. Saboda haka wanda ya ankara ya san darajar lokaci da kuma yadda lokaci ya tafi ba zai taɓa dawowa ba. To za ka ga yanayin tsarin rayuwarsa ya bambanta da na mutane da yawa sosai. Eh, yanzu misali yau in ka tashi kamar yadda yau na tashi Alhamdulillah ina wa Allah godiya, da ya ga dama zai kashe ni, da ya ga dama ba zan tashi daga bacina ba har abada. Har sai zuwa ranar barzakh da kuma ranar lahira. To a wannan kaɗai wannan maganan da na faɗa kaɗai ya isa ya Ankara da mutun cewa fa in ka farka wannan dama ba wai akwai garantti ba ne in ka kwanta da safe za ka farka. In Allah ya ga dama zai zama na da'iman sar madin ka kwanta ba ka taso ba. To amma Allah cikin karamcin shi da wadatanshi da jinƙai sai yana ba mu dama kullum muna tashi har wasu suna ganin kamar a wannan is guaranteed ai ba wani matsala kullum kawai in na kwanta zan tashi. Mutane suna wasa da wannan. Mutane nawa ne daga bacinsu basa tashi sun tafi kenan. Kai wani ba ma a cikin bacci ba yanzu akwai wani bidiyo da aka nuna min kwana ban san ko zai kai sati ba. Wata mata ce fa suna irin cikin panel ɗin nan ne ana magana ana magana. Turn ɗin maganarta ya zo tana yi, tana yi, tana yi, tana yi kawai sai matar nan dama a zaune suke. Gawayoyinta a gabanta, gaki ɗin motarta gami gami. Tana ci magana tana ci kawai sai aka kai ta yin kici jiki kawai ta faɗi. Ah wannan abu ya ba ni mamaki ya ɗaga min hankali ya ƙara Ankara'n da inda cewa kai duniyar nan mutum ya san yadda zai tsara abubuwan da suke da muhimmanci. A cikin abubuwan da suke da muhimmanci ma waɗanda suka fi muhimmanci kamar yadda kuke faɗa. Dole mutum ya zama yana da wannan lissafin a kanshi. Domin in ba ka wannan lissafin to gaskiya abin da kusan zai tabbata shi ne in ka mutu kaje barzakh za kai yi ta yin dakasani da ba zai amfane ka ba. Za ka yi ta dakasani dakasani a wannan lokacin kuma lokaci ya ƙure. Dakasaninka ba zai amfane ka da ƙirmi ba. To shi ya sa akwai wani mai hikimar magana na ji ya ce "Ai kullum Allah yana ba ka second chance ai. Yana ba ka dama na biyu." Ya ce me ne da dama na biyu? Na ce tashi da kake. In har ka tashi in har ka yi bacci ka farka ka tashi to ka ɗauka wannan wani da babban dama ne Allah ya ba ka. Eh kuma hakan ne wallahi maganar shi. Ah ka kwanta kamar ka mutu ka kai ka tashi wannan ba luɗufi ba ne na ubangiji? Ai luɗufi ne na ubangiji. Saboda in ya ga dama zai kashe ka daga wannan bacin ba za ka tashi ba. To a lokacin da ka samu kanka cikin rayu sai ka zama mai wayo da hankali ka tsara wannan ranar ka tsara rayuwan ka ta yanda goben ka a barzakh kafin ma zuwa lahira za ka yi farin ciki za ka yi madalla da irin abubuwan da kake. Yanzu misali ni cikin luɗufin ubangiji, ah akwai wasu ayyuka da nake yi wanda kai tsaye tasirinsu a rayuwan barzakh ne. Yanzu misali bayan kowane sallah akwai ayan ƙur'an akwai surorin ƙur'ani da nake karantawa bayan kowane sallah. Duk yadda zai sai na karanta wannan. Da asuba ne ban zaiyiwu ina gama wannan a take ba saboda ya yi matsalar bacina. To shi na asuba sai bayan na farka irin wuraren tara tara da wani abu tsanani goma sai in karanta shi. To haka har sauran har zuwa isha, azahar, la'asar, magariba duka akwai surori da nake karantawa. To wannan taɓangaren wannan kenan to a duniyar can kuma akwai littattafai da nake karantawa. A lahiran a barzakh ɗin ma zai yi mutum amfani tun da an ce neman ilimi wajibi ne a kan kowa da kowa. To akwai littafin da nake karantawa duk da na yi kwana biyu bana karanta shi gaskiya saboda wannan aikin recording ɗin da nake. To ina yin wannan ina karanta wannan kamar awowi ko awa ɗaya haka a rana. Sannan ga wasu ayoyi da wasu surori na ƙur'ani da nake karantawa kullum bayan kowane sallah. To wannan duk na tsara su gaskiya a cikin abubuwa da suka fi muhimmanci. E wannan abubuwan saboda rayuwan barzakh ba karya ba ne. Abu ne da za su za a je a tinkare shi a same shi. To in ba ka tsara abubuwa.

Eh, a lallai. Nan tambayan, eh tabbas. Wanda nake amfani da shi ya danganta. Kaga, mai dai, ni dai a wurare biyu ne nake amfani da mai. Da wajen abinci da kuma a gashi na. Sai wani to-- sai ɗan jiki, jiki kaɗan, jikin kam sai da lokacin hunturu ne, wani lokaci sama sama. To, shi dai mai dai wanda yawanci nake amfani da shi a wajen girki. A yanzu dai wanda nafi wata a jere ina amfani ne da man gyaɗa. Eh, man gyada. Duk dafe dafen abinci da nake kwanakin nan yawanci dama miya ne. To yawanci gaskiya kai zai kai wata biyu ma fa yanzu kam ina gani. Man gyada shi nake amfani. Ɗayan man da nake amfani da shi manja ne. Shi ma yana son shi, ina son manja, ina jin daɗin shi. Shi da ina ɗauka ma ina jin kamar nafi son manja a kan man gyada gaskiya. Ina ji abun da ya sa wannan kasan shi ɗan adam yana son gwaje gwaje, yana son gwaggwa da sabbin abubuwa. To a gidanmu dai har na tashi har na abun nan miyan duk wani miya, duk wani abun da zai toye toye da man gyaɗa ne. So sai ya zama na ina sha'awan manja. Hatta kai ga in na je gidan su wani abokina aka kawo mana abinci, na ji manja sai inji abincin ya min daɗi. Da yake ban saba da shi ba. To bayan na yi girma ya zama na ina girki da kai na sai ya zama na ina amfani da man gyada. To man gyadan ma mu anan kala biyu ne. Akwai wanda da hannu ake matse shi. Man gyada ne na hannu ake matse man ya fito. Akwai kuma na inji, na turkey ɗin nan. To gaskiya son samu dai nafi son shi asalin man gyada na hannu. Saboda za ka ji shi asalin organic sosai. Ga ƙanshin shi na man shi kana ji bai ji, ba a jirki ta shi ba sosai. Ga ƙanshin shi kana ji yana tasowa mai daɗi. Amma shi wancan na kamfanin wani lokaci za ka jingama wani hamami hamami. Sai ka rasa me ne suke saka wa yake wannan warin. To wannan kenan. To sai kuma akwai lokacin da cikin rashin sani kafin ilimi na ya kai nake sayan wani, ah, wanda ake cewa cholesterol free. Amma sai na gane irin seed oils ɗinnan ne wanda ɗan adam ya, ya yi tantama da su sosai. Ya jijjiriki tashi sosai. Ta yanda wannan man maye maye basu da kyau a jikin ɗan adam. Hatta kai ga in na je gidan wani abokina aka kawo mana abinci, na ji manja sun ji abincin ya min daɗi. Da yake ban saba da shi ba. Duk dai na dai, na tsorata dai na daina sayan shi to. Dayawan man da nake sha'awan in amfani da shi ban dai taɓa yi ba shine man ridi. Saboda shi na yi bincike aka yi shi an ce babu ma cholesterol a cikin shi gaba ɗaya. Mai ne mai kyau. To ban dai taɓa yin amfani da shi ba. Amma lallai ba da jimawa ba, in Allah yadda zan fara. To a bangaren jikina kuma a kai ina amfani da maye maye kala kala. Ina akwai lokacin da na haɗa wani, na, nai wani haɗi na maye maye. A cikin man akwai man, eh zaitun. Akwai man wani hadda alaiyadi ma. Akwai man, eh kai me su nan wannan. Eh, sunan ya kwanta min. Yauwa man kaɗanya, yauwa man kaɗanya sannan man kwakwa. Sai wanne ne. To akwai lokacin da wa'yannan ko wannan suna sai kusan kilo kilo. Da na saya na jima ina amfani da shi. Kuma a kaina nake shafa man. Eh ba a jiki ba. Amma hunturu ya zo sanyi sanyi jiki yana yin farin nan. To shi ma nakan, nakan sha shafa a jikina. Amma dai na fi shafa wa gashi to. Amma dai yanzu wanda nake amfani da shi man kaɗan ya ne da zaitun. Yanzu babu wayancan sauran. Ban saya na kwakwa ba. Kuma ka ga man kwakwa shi ma yana da kyau sosai. Shi ma ina tunanin ya kamata wataran bai girki da shi. Eh, amma dai ban taɓa yi bari da shi. Man kwakwa da man kaɗanya ya kamata in jarraba in girki da su. Na san.

Kai ina dinka tufafi, ai sai tela ai. Gaskiya ban iya dinka tufafi ba. Amma abun ɗinkin yana bani sha'awa. Musamman in na ga ƙwararren tela ya yi ma ɗinkin da ya bi jikin ka yai fitin ɗin ka ya ma kyau sosai. Abun yana burge ni han naji, kai. To wannan bama ni zan dinga yi wa kaina ba kuwa. To amma dai kaman yanda kasani kowa da layin shi, kowa da sana'an shi da sauran su. Idan har zan ɗau yi to sai dai na mai da hankali na ƙware ni ma na zama ƙwararren tela. Ya zama na ina yi wa wasu, ina yi wa kaina. Eee, dan ni gaskiya rashin iyawan nawa ma ta kai ga hatta idan misali button ya fita daga jikin riga, to gaskiya ba na iya ɗinkawa. Wanda nake tare da su, su sun iya. Abun kunya nu ban iya ba. In button ne ya fita, sai dai in je wajen su ince da Allah su ɗan ɗinka min, ni ba zan iya ba. To ka ga ko da mutum ba ya iya dinka tufafi, ya kamata a ce kam zai iya ɗanyin faci faci haka ko, ko ɗinka button idan ya fita. Da dai irin wannan abu, abun da kawai na iya irin wannan tufafi shine saka tazuge ko lamurje kaman yanda ake cewa. To shi ma wannan ka kula technically ba ɗinki ba ne. Tun da lamurje kawai za ka sa tazuge. Kawai in ka samu biro, ka samu alƙalami da murfi, in ka caka dungun, ee, lamurjen ka cake shi da biro ka rufe shi da murfi to sai ka saka shi a wannan ramin tazugen. Kai ta ja kai ta ja, har ya zagayo ta ɗayan kofan. Shi ke nan ka haɗa tazuge abun ka. To ina ganin gaskiya bayan wannan kam lamarin tufafi mene ne nake yi? Abun da ya shafi ɗinki. Gaskiya babu. Sannan amma ina da wani ɗan uwa, cousin dina ne. Shi ya iya dinka tufafi. Dan na ba shi ma ya ɗiddinka min. To amma gaskiya ya iya, bai iya ba. Measurements in da na ba shi ya ji ya rarrage. Ya yi min wando kamar ba salafi. Na tsani irin wannan wanduna. Sannan akwai wanda ya yi min ma ya bi jikina. Ina ji ina gani na baya saboda ya bi jikina da ba yi min kyau ba. Ina ji ina gani na baya. Sannan akwai wani guda ɗaya mai color, ya je colorn yai yawa har yau gashina a ɗaki ina son sa amma ba zai yi ba saboda in na saka zai mayar da ni wani gawulagawula haka. Gashinan yadi ne mai kyau fari. Amma dalilin shirmen da ya yi min dole na ajiye shi ba yanda zan yi. To ka ga wannan ma ƙwararren tela kenan. To wannan abun dai ya sa na ji kishi cewa ka ina ma na iya ɗinki da kaina. Duk da akwai wanda da yake ɗinka mi, ya iya sosai. To yanzu shi wannan gashi dai ɗan uwana ne dama saboda ɗan uwana ne na ce bari na ba shi ya ɗinka min saboda ya ƙaruwa. Ma tsayin shi na ɗan uwana. Na yi patronizing, ee, sana'an shi. Sai ya je ya yi min wannan shirmen. To yanzu na sha aluwashin ba zan ƙara ba shi ba. Ko me zai faru. Ko ana hama, za a hamata. Ba zan ba shi ba. Wa har ama na ji ma na koya da kaina. Ni ma na yarda ɗinka wa kaina da kaina. Na gani. To akwai wanda shi kuma wani aboki na ne. Yana da teloli abokanai da yara haka. Ƙannen shi haka. To wannan dai ya ba shi, shi gaskiya in dai mun dinki lafiya lau kuma yana tambaya na to the minute details na irin yadda nake so. Misali zai ce min, "Ya faɗi rigar nake so a yi." Ka ga shi wancan bai tambaya ba. Shi ne da ya shiga ya matsa ni. Shi wannan dai yake haifi ƙwarewa ce. Ya yana yin faɗi rigar nake so a yi. Watu ka ga yana tambaya ji abun da ni nake so sai ya yanke hukunchi shi. Amma shi wancan kawai sai dai gaban shi gadi kawai yana ganin shi ke nan. Duk da dai riga ɗaya ne aka samu wannan matsaran da ya shige ni da yawa. Sauran kuma wanduna ya zo ya min su, sun yi gajarta sannan hansan ya yi sama da yawa. In na ja shi sama da yawa, wandan yayi kaɗan ka. Wannan ban ji daɗi ba. Ya ɓata min rai sosai wallahi talahi. Na yi regret ba shi. Na yi dana sani sosai. Eee, amma yanzu in zan ƙara yin ɗinki to shi wannan abokin nawa shi zan tura. Dama shi bayan ɗinkin ma yana bai wa rai min aikin hannu. Akwai inda yake bai wa rai. To yanzu inda wannan yake koya min hankali, ainihin ba zan ƙara ba shi ba. Shi wannan abokin nawa shi zan ba wa in ya sosai yayi babu.

To gaskiya wannan tambayan yana daga cikin irin tambayoyin da ilimi ne kawai zai yanke hukunci. Eh ilimin mutum da damuwa da laifanshi su ne za su sa mutum ya yanke hukunci. Yanzu dai ka ga ilimin kimiyya ya tabbatar da cewa yawan zama ba ƙaramin cututtuka yake haifarwa ba. Manya manyan cututtuka yana jawo su. Yana ƙaro hatsarin faɗawa wasu cututtuka abun da ake cewa risk factors. Eh in ya zamana kana yawan zama yanzu misali ina karanta kwanaki kwana biyu ya ɗan jima cewa wanda yake zama yake yawan zama sedentary to illan da yake wa jikinshi tamkar wanda yake shan sigari ne. To yanzu ka ga misali ace ka san wannan? Ai ka ga yawan zama ya ƙare ma. In dai ka san wannan zama ya ƙare ma yawan zama. Eh dole ne ka gane cewa yana da illa kuma zaka yi iya ƙoƙarinka wajen daina yawan zama. Saboda shi zama yana daskarar da jini. Jininka baya tsinke wa zuciyanka baya bugawa sosai komai ya zama komai ya zama yayi bacci kawai. Kana nan ba ka nan dai haka. So amma shi tsayuwa ko ba komai jini zai dinga yawan gudana zai dinga sauƙa yana haura tunda in kana tsaye ƙarfin abun da yake danne abubuwa na gravity dannan zai-- forcing zai tursasa wa jini da sauran su ya dinga motsawa ya dinga tafasa yana zagayawa cikin jikinka yanda ake so. Amma in ka yi kuskure kana zama to zaka yi daka-sani a gaba. Daga cikinn abun da yake jawowa yawan zama shi ne matsalar magudanar jini. Jini ba zai dinga gudu a jikin ka yanda ya kamata ba. Haka kuma diabetes ciwon suga zaka fi kusa da kamuwa da ciwon suga saboda yawan zama waje ɗaya baka ƙona sugan da yake jikinka. Ka gani? Wasu sun ce har da hawan jini ma zaka iya samun matsalar hawan jini ma a dalilin yawan zama. To mafi munin kuma ni da aka ce wai kaman kana shan sigari ka ga fa in kana shan sigari fa ga hayaƙi carbon monoxide ga nicotine ga waye ga waye wanda komai a cikin su wannan mummunan abu ne wanda zai iya kai mutum ga halaka. To ace haka kawai ace saboda zama an maida kai tamkar ya maida kai tamkar mai shan sigari a wannan ya isa masifa ae. To shi yasa gaskiya duk da dai ban fara aiwatarwa ba amma dai tsayuwa na san shi ne abun da yafi alheri zama tashin hankali ne. Eh to in sha Allahu yanzu ga shi inda nake muku maganan nan yanzu na yi wajen kwana huɗu bana motsa jiki na ɗaga nauyi abin mamaki amma dai ina tafiya kam. A cikin kwanakin bai wuce kwana ɗaya ne ina gaban yi tafiya ba. To wato hannuna ne ya ɗan ji ciwo wajen ɗaga nauyi musamman biceps in zanyi biceps yana min ciwo. To shi yasa na ɗan tafi wannan hutun na ƴan kwanaki kafin Allah ya bani sauƙi ya zamana na dawo fully ina yin duk abun da da nake yi. To ka ga shi kuwa dama ɗaga nauyi maganayin shi a tsaye ne dama. Musamman ni a ɗan homemade gym da nake da babu wani abu da nake a zaune in ban da shoulder presses. Shoulder press ne kawai nake azaune. Sai chest press shi kuma a kwance ne shi ba a kwance ba a kwance lebur gaba ɗaya inclined saboda inclined bench press nake yi. So ban kwanta flat gabaɗaya ba. To ka gani? Sannan ina tafiya a ƙasa sosai duk da dai kwanai biyun nan kamar inda na faɗa abun ya ya ja baya. Ee amma in sha Allahu zan fara tabbatar da ina tsayuwa fiye da inda nake zama ko kwanciya in Allah ya yadda. Ee sannan zan ci gaba da ankarar da wasu ma. To a taƙaice dai a ilimance kawai mutum yafi son tsayuwa kawai shi ne. Ee zama ko kwanciya ba lafiya ba ne.

Eh in kuka ji abun da zan faɗa, wannan abun zai baku dariya. Za ku ce, "Kai wannan a zamanin nan yake?" Wato ni ina ji har yau tunda yake a kan kai na ban taɓa amfani da wannan QR code ɗin ba. Ban taɓa sarrafa shi ba. So ina dai ganin shi dai wani abu ne dai kaman code ne da kowa ina ji Cameran waya ne zai iya ɗaukan shi kaman wajen scanner wani abu kamar haka. So, eh akwai, oke akwai wasu lambobi a ƙasan code ɗin ko? Gaskiya bana tsaya ina duba da zarar na ga wannan QR code ɗin kawai sai na wuce. Sai in zaɓi wani option tun da dama za ka samu za a ce ma za ka yi using QR ne ko a akwai code da za ka saka da sauransu. To shi ban taɓa tsaya na mai da hankali a kan yadda ake sarrafa shi ba. Kawai sai na zaɓi ɗayan option ɗin. Eh na sa lambobi ko wani abu. To kuma sai daga baya na ce ganin kama ai shi wannan QR ɗin ma ya fi daɗin sha'ani. Saboda shi kawai za ka yi scanning ne ko da Cameran wayan ka ina ji ko? Da cameran waya ake scanning in bazan manta ba. Yanzu nan ina da wani Android TV. In na zo zan kunna shi to yana neman account da zai, zai linking da shi don ya a shige YouTube ɗin. A shiga YouTube. To in ya zo nuna min da waya na da account ɗina ake amfani. To in ya zo ya shiga da account na zai tambaye ni QR code ne ko a zan sa wani wasu lambobi. To sai na ƙyale shi kawai saboda abun ina bishana na wani kayan gabas. Sai in ƙyale shi kawai na zaɓi, ah, lambobi. Shi ke nan na wuce wajen. To abun da nake yi kenan. Amma yau ina ga tambayan kun nan da kuka yi min zai iya sa wa na je na koma na yi bincike sosai na ga alfanun da saukin shi QR code ɗin. Shi QR ɗin. Eh saboda eh a wannan zamanin kamar yadda na faɗa za ku yi dariya in kuka ji na ce muku ban yi amfani da shi a wannan zamani kusan ba wanda bai iya using QR ba. To amma dai ni ina cikin wayanda ba su iya ɗin ba. Amma kamar yadda na faɗa wannan tambayan naku da kuka yi ya zaburar da ni. Ina ga, ina gama recording ɗin nan ma zan je na ainihin hau bincike a kai da yadda ake amfani da shi. Saboda ka san bahaushe ya ce, "Mai wayo shi yake tafiya da gugan zamani." In ba ka da wayo ba ka tafi da zamani ba to zamani zai tafi ya barka. Kuma in zamani ya tafi ya barka za ka yi kuka ne. Saboda mun ga wannan irin wannan abun a kan kamfanin waya na da Nokia. Nokia lokacin su ne suka cika duniya ba wayan da ake saya kamar nasu. To lokacin zamani ya zo na amfani da operating system. Sai Android suka zo suka yi developing. Suka yi OS na Android. Suka kawo Nokia. Nokia suka ce, "Kai wannan ba ma buƙatar shi." Ashe ashe Nokia babban kuskuren da aka zo yi tabbata suka yi ke nan na tarwatsa kamfaninsu. Suka ji su karɓa suka rena suka ce kawai su kuma basa buƙatar shi. Kaga kuwa tun da Nokia ta yi wannan kuskuren sai ta zama na kaman gawa kawai ta mutu. Shi ke nan sai masu Android ina ji ma suka je suka samu wasu kamfanoni wanda su sun gane muhimmancin wannan OS ɗin. Shi ke nan aka fara amfani da shi. Ba shi ke nan ba kawai sai ya zama nan Nokia ya zama tsohon yayi saboda ba shi da wannan. Daga baya suka yi ta bibiya aka ce ina an sayar da wani wasu kamfani wannan technology ɗin. To ka gani? To abun da rashin tafiya da zamani yakeyi kenan. To shi yasa nake cewa in na gama wannan ayyukan recording ɗin nan zan ainihin, ah, je na duba yadda ake amfani da shi QR properly. Eh ya kamata na iya amfani da shi. Bai kamata da na gan shi kawai na ji kawai kaya wannan, wannan ba layi na ba ne bana buƙatar shi. Ba daidai ba ne hakan da kake ce. Eh lallai zan, zan canza zan dawo ɗan gari. Zan dawo mai wayo. Zan tafi da gugan zamani. Dan in ban tafi da shi ba zai bar ni. In ya bar ni kuma to ka ga dai abun da ya samu Nokia. Abun da zai samu mutum ke nan. Nokia ma da suke babban kamfani ka ga abun da ya same su. Ina ga individual kuma.

Naji daɗin wannan tambaya, wannan tambaya ne wanda Musulmi babu ya kaishi sanin muhimmancin wannan tambayan. Saboda mu ne aka turo mana rahmatal lil alamina Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shi kuma annabi da ya zo ya nuna mana ka taimaki mutane ta duk yadda za ka iya kai. Annabi ya taɓa wani magana yake cewa wanda ya fi a wajen Allah shi ne wanda ya fi taimakon mutane kuma ya kaɗeta Allah. Wanda kuma ya fi zama maƙasƙanci mai cutarwa cikin mutane shi ne wanda baya taimakon mutane kuma yana haɗa Allah da wani. To a rayuwar annabi kaf abun da muka koya shi ne taimakon mutane, taimakon mabuƙata. So wannan al'amari zuwan Annabi ya sa ya girmama ya faɗaɗa. An gane ta hanyoyi da yawa babu ta inda baza ka iya taimako baza ka iya bada gudummawanka ba. Ka gani? Wani ya danganta da yanayin wanda ya zo da bukata. Ka gane ai, wani shi yana neman abinci ne ma tukunna. Shi ba ma wani a a abinci kawai. Yana neman abinci. To akwai lokacin da an yi irin wannan ya zo idan nakan sayi doya haka na sayi tubers kaman huɗu ko biyar. To akwai wanda yakan zo ya min aiki to na san yana da iyali da yara da me me. To shi kam taimako biyu nake mishi. Zan ba shi doya sannan aikin da ya min zan biya shi. Ka gani na taimake shi kuma kuɗin da nake biyan shi ya fi na aikin da yake. Dan da zai a ƙirga ne to kuɗin da nake biya ba zai kai haka ba. To amma dai saboda taimako sanin cewa shi mabuƙaci ne to ina sai nake ba shi wannan, nake ba shi wannan kuɗin sannan na ba shi doya. To akwai wanda su kuma abinci ne kaɗai. Na san yanzu akwai wanda wani ɗan uwana kwanaki muka je kasuwa na ƙara sayan doya ɗin to na saya mana da ni da shi. Ka ga na taimaka mishi ta nan. To kafin nan ma akwai wani lokaci mun je kasuwa na ce mishi mu je na saya mishi wake da shinkafa. To ka gani? Akwai wanda kuma akwai wani ɗan uwana shi ma da jimawa cousin dina ne shi ma. A, yana unibasiti kuma yana yin ɓangaren abun da ya shafi IT ne. So ka yana buƙatan kwamfuta kenan. So sai ya min magana. Shi gashi gashi sannan ga wani garaɓasa ma ta samu wani yana so ya sayar da kwamfutan shi yana neman kuɗi a hannu. To ni kuma sai Allah Ya sa ina da kuɗi a lokacin. Sai na ce mishi to, nawa ne ya ce kuɗin? Ya ce kuɗin ko dubu talatin ne ko ashirin da biyar ne. Na ce mishi to shikenan in sha Allahu za a samu zan tura ma. Sai na tura mishi. Sai ya biya ya karɓi kwamfutan. Na ji daɗi saboda na san kwamfuta a wajen wanda yake IT kaman abun nan ne kaman jari ne a hannun ɗan kasuwa. Wannan kwamfutan zai ba shi, eh laptop ne. Wannan kwamfutan zai buɗe mishi ƙohofin opportunities. Eh ta yanda zai duk wani abun da yake bukata na programming da waye da web design da me me irun wannan abubuwa. To akwai irin haka sosai gaskiya. Akwai kuma wani mutumi na shi ma a Kano. Shi ma babu yanda ba na taimaka mishi. Na taimaka mishi yanzu kwanaki shi ma na sa an sayi abinci an kai mishi irin su taliya, shinkafa, wake da manja da magi, da ɗan tumaturin nan. Na sa aka saya mishi aka tura mishi. Eh, akwai wani shi kuma, ah, shi ma zai fara serving ne cooper ne. To akwai lokacin da zai taho ɗaurin auren abokin shi to sai ya zama na ba shi da kuɗin mota. Sai ya tambaye ni cewa "Da Allah wai na ba shi ko da aron kuɗi ne?" Na ce mishi to "Adadin da kake tambaya gaskiya babu amma dai ga dubu kaza za a samu bari in tura ma." Sai na tura mishi. Akwai wata ita kuma za ta tashi suna gidan haya sai ta taɓa ni take ce min gashi gashi gashi. To, to lokacin da kuɗi bai zauna a hannuna ba na cewa zuwa lokaci kaza zan.

Lallai wannan tambayar ya bani mamaki. Gaskiya asalina tun ina yaro wato ban damu da madara ba zuwa banason madara. Saboda yanda nakejin abubuwa a hancina ƙanshi da wari, sai naji madara yana min ƙarni. So a lokacin bana sha da madara da ƙwai duk bana sonsu. Gasu kuma duk sources ne na abincin gina jiki, protein. Eeeh. So ina yaro mamana ba yanda ba tayi danna sha madara in ce mata ni ƙarni yake min bata jin daɗi. Duk wani abu daya shafi madara, imma cine a kasa madara banasha. Abunda kawai nake iya shan madara dashi cereals ne, su cornflakes su quicker oats, shikenan. Amma bayan nan waini kaga nasha ma madara? Ina bana shan madara. Haka ƙwai ma. Na ƙwan kam yafi muni amma shi ƙwai lokacin in an dafa ina iya cin farin egg white ɗin. Yolk dinne dama shine mai ƙarni to shine banaso. A wannan lokacin dama soyayye kan banama gwadaci saboda shi ka ga ya haɗu da yolk ɗin da egg white ɗin duka sun zama abu ɗaya duk suna ƙarni. To indai indai zanci ƙwai to in aka dafashi sai a ciccire yolk ɗin sai inci farin. To haka madara. Madara lokacin mamana batajin daɗi kwata kwata ce musamman tunda tana ganin ni yarone ina bukatan inci abubuwanda zasu sani girma. Ni kuma yana damuna hakadai, hakadai har muka rabu da ita aka dawo dani Gombe. To a nan Gombemma itama maman in tazo yin shayi dama za'ayi baƙin shayi kafin a sa madara. Sai ince toni kafin a sa madara a ɗibamin shayi yawanci haka nakeyi. Sai inci insha shi da bread shike nan. Wataran kuma aka riga aka hada da madaran to sai nasha nabassha nima amma dai hakan baifi ɗaya sau ɗaya a cikin dubu ba. To kaga kenan kusan banayi. To amma daga baya bayannan as ina ƙara girma shima kwan wuraren 2010 na iya ɗan fara cinshi haka. Ina daurolewa da ƙarnin inaci. Hakadai, hakadai har ya zamana dai inacin dafaffen ƙwan ma da yolk ɗin a ciki. Amma kai indai naci yolk ɗin nanfa ɗauke numfashina nakeyi saboda gaskiya in naji wannan ƙarnin abun yana damuna. Eeeh. To madara kumani da kaina ama akwai lokacinda sai in sayu madara da Bonvita sai in haɗasu sai insha da bread. Nayi wannan kam. So gaskiya yanzu za'a yi cewa ina shan madara amma yanzu mafa in sha madara zalla haka? Kai ina zeyi wuya, saidai in a gari. Eh in a gari ne zan iya sha amma liquid madara fresh madara nasha shi haka kai sai a hankali. Although kwanaki an bani wani magani ance da madaran zan sha to nadai sha kam. Eeeh. Ina gan dai inda zan iya shan madara naji daɗin shi shine ya zamana akwai kofi a ciki. Ko lahwa yawwa kaga indai akwai lahwa to wani kamshi yake bayarwa na musamman wanda mutum zai more sosai eh kuma na kara dawo da abunda da nake da nake yaro inashan siriyal dashi Eeeh shi madara ina shan cereals da shi. Tabbas. Nan ko kwanakin nan bai wuce wata ɗaya da yan kaiba. Na sayi wani cereal da ake cewa meye sunan shine kam? Kai ya Subhanallah na manta sunan. To dashi dai saina haɗashi da madara nake iyasha. Eeeh nama ajiye ledan saboda inda mun daɗe inaso next innaje zan ƙara sayan shi saboda ya haɗu sosai gaskiya. So gaskiya dai yanzu compared to lokacinda nake yaro kam za'a iyi cewa aah mutum yanzu kai yana shan madara lallai kuwa. Saboda a wannan yarintamfa, ko kurɓan shi banayi koda dai zarar naga madara kawai ƙarni nake tunawa. To amma yanzu har zan saya na haɗa da Bonvita ko Milo na sha naci da bread kaga ai ansamu canji ai. To shima kwann hakane amma dai ƙwai na ƙara guje mishi gaskiya. Shi ƙarnin ƙwanne aiya banbanta ne yafi madara ƙarni. To inasa ranma dai in dawo shan madaran sosai koshi kaɗai haka na sha shine duk.

To, lallai wannan tambaya ne mai muhimmanci. Eh kuma tambaya ne wanda ansanshi, ansanshi yana da fa'ɗin gaske. Saboda ba ma aiki ba ma duk wani abu ma da kake yi ma yana da kyau ka tabbatar da ingancin shi. Indai har ya kai kai kamar yanda Ingilishi suke cewa what is worth doing is worth doing well. To, in har za ka yi abu to ka gane, ka ƙura manaji wajen yin shi da kyau, wajen inganta shi, wajen tabbatarwa ya zama shi ya fi akan wanda ka yi a baya. Ya zamana kana samun improvement gaba gaba. Ba wai yanzu in ka yi kyau, gobe ko anjima in za ka yi seya zama na bai kai wannan ɗin kyau ba. Haka ne ana so a samu consistency. Wanda za ka yi yau to ya zama na wanda za ka yi gobe ya fi na yau. Wanda za ka yi na jibi ya fi na gobe. Yawwa. So gaskiya ne da yake ina da tsauri a wajen, ah, ganin aiki ya yi, ya yiwu sosai yanda nake so. To gaskiya, ah, bana yi wa kaina da sauƙi. In na zo yi saka abu ina sa standard ɗin very high. Indai ni zan yi duk da na san in mutane da na ce su yi wannan za su gama ba ni da tausayi. To shi ya sa ma ban cika ma sa mutane su yi ba. Sai wasu abubuwa wanda subtle abubuwa ne masu sauƙi haka. Amma ni in zan yi abu, to ina setting standards very high. Ina da abubuwa ma'aunai da abubuwan da nake lura da su da irin su abunda ake cewa key performance indicators da irin waɗannan abubuwan duk ina amfani da su wajen auna ingancin aikina. To kuma ya danganta da wane irin aiki ne za ka gane wasu irin key performance indicators ne za ka yi aiki da su. Ko wane aiki da irin na shi ma'aunin can aikin, ingancin aikin ko akasin haka. To ka gani. Yanzu misali, ah, ni ina da son abu mai kyau misali mu zo bangaren ɗinki haka. Ɗinkin kaftani. To in aka zo ɗinkin kaftani akwai ayyukan hannu da yawa da ake yi. To nakula su yawancin mutane in sun zo za a yi musu kawai za su ba wanda zai yi musu ne shi ya zaɓa musu. Duk yanda aikin ya zo su yi musu daidai. To ni gaskiya yanda nake tsauri kamar yanda na ce ina da tsauri da Ingilishi dai kalman da zai fassara shi daidai shi ne fastidious. To ina da wannan. To tun da na gane haka ne to ni in zan bayar amin aikin wato sai nasa an turo min hotunan ayyukan tsab ko sun kai hamsin ko fiye. Zan dinga duba wa, ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya har sai na ga wanda na san ya fi kowanne kyau sai in zaɓa. Sai in ƙara bi. Ya danganta da lambar- yadukan da zan bayar a ɗinka. Idan guda huɗu ne, wanda yawanci haka ne, to ka ga a matakin farko zan sa a turo min ayyukan da ake na hannu a kan aiki, a kan yadi. Zan dudduba na dudduba har na ga wani wanda ya fi kyau. To in na ga wanda ya fi kyau da farko shi zan fara zaba. Idan sauran akwai masu kyau su ma zan zaɓa a ciki. Amma idan ya zama na wannan hamsin ɗin guda ɗaya ne mai kyautarsu to tabbas ina mai tabbatar muku sauran nan duk haka zan yi watsi da su. Saboda gaskiya ingancinsu bai min ba. Ba su burge ni ba. Ni na san ni deep down ba mai kyau ba ne. Saboda haka zan sa wani tela can shi ma ya ƙara turo min wasu ayyuka na hannu na bincika na bincika na bincika. In anan na samu, Falillahil hamdu. In na samu duka sauran ko Falillahil hamdu. Amma ɗaya ne ko biyu dai an dai samu to haka fa nake saboda na tabbatar da ingancin aikin ya zama na na ƙure manage a wajen ganin cewa aikin an yi shi ingantacce mai kyau wanda duk wanda ya gani sai dai ya yi tofin son barka. Ya taya murna ya ce kai wannan lamari yayi kyau. To haka. To yanzu misali in zan yi aiki ma misali idan zan shara ko zan yi shara da mapin haka to ina yin shi ne ta yanda duk inda na taɓa a cikin ɗakin sai ya sani eh lallai an share lungu da saƙo. In na gama tas, to haka shi ma mapin zan ɗauko map ina bi, ina bi, ina bi har.

Eh, lallai inda ma na fi kauri kenan. Inji malam Bahaushe, inda na fi kauri kenan. Wannan tun ina tunawa tun ina secondary school. Ana bada prefectship. To ina daga cikin wayanda aka kira a yi musu interview na za a basu prefectship. Na ce, "Aa gaskiya ni kam bana so haka ce ya." Wannan makaranta, dama makarantar na tsohonmu ne. Ina tuna wani malamin Physics dinmu yake cewa, "So a makarantar babanku baka so ka zama prefect." Na ce mashi, "Eh, sai wani malamin Mathematics ya ce, 'Me yasa?' na ce mashi, 'Ban cen centa ba ne.' Ya ce, 'Ha kaman ya ban cen centa ba. Malaminmu ya ce, 'Okay, yanzu na ga wasu yara da aka kira suna wasan da zai cutar da su da me me. Ba zan iya hana su ba kenan.' Ya ce, 'A zan iya mana.' Ya ce, 'Yauwa.' to abin da ya yi nske ƙokarin shine to akwai kuma eh MSSN Muslim Students eh mene. Wani ƙungiya ne na musulmai ɗaliban musulmai a secondary school. To wannan ma ana ba da posts. Akwai su Amir, akwai su eh Vice Amir, akwai Amira da irin wa'inan abubuwa. To wannan ma su su za su bani muƙami na mene nake su ka ce, 'Ya sai aka ce to za a sa ni a shura. Shura committee su ne masu ba da shawara. To, to ni kusan wannan shi ne irin aikin da a wajen aikin ma nake ji da shi. Saboda gaskiya bayan wannan bana son shugabanci. Eh, shugabanci ba ƙaramin lamari ba ne. Lamari ne wanda a ranan lahira shi shugabanci a nan duniya ana cewa kai eh mara laifi ne har sai an tabbatar. In ana zargi za a ce ka yi mara laifi ne har sai an tabbatar. Ko da ka yi laifin fa za a ce sai an tabbatar. A matsayinka na, na koma ko shugaba ko me a duniya. Amma a lahira fa abin da aka ce shi ne za a tafo da kai ne a ɗaure da anƙwa a matsayin kana da laifi. Sai an yi bincike, an yi bincike an tabbatar baka da laifi sai a sake ka. Ka ga shi akasin na duniya ne. Shi na duniya ba baza a sa ma anƙwa ba da meye meye sai an yi bincike, an yi ƙididdiga an tabbatar eh ka yi laifi tukuna sai a ma haka. Amma shi kuma a lahira don ka gane girman lamarin shugabanci shi za a kawo ka ne da ankoki a ɗaure. Abin da zai kunce ka shi ne adalcinka. To ai ka ga daga nan me hankali ya san shugabanci ba abun sauka ne. Ni dai kam irina ina tsoro gaskiya. Ba ɓoye ɓoye ina tsoron shugabanci. To tun da haka ne ina tsoron shugabanci to inda kuma zan fi kauri shi ne bada shawara. Yauwa a nan kam za a iya sa ni a matsayin wani ah advisor ko national security advisor ko whatever. Wannan zan iya yi. Ko da yake nan ɗin ma faa zan zama ni ne shugaba ko? Ka ga dai an samu matsala. To ina ga dai zan zama kawai mai ba da shawara free kenan. Ba tare da responsibility ɗin ofis yana kenawa. Saboda duk abin da aka ce akwai shugabanci kamar yanda na gaya muku yanda ake a lahira ina tunawa. Zan ga to a nan duniya ma aka ganka da anƙwa yaya. Yaya mutuncin ka balle a lahira? Ran da kowa da kowa zai ganka. Na so gaskiya yanda na fi kauri kenan ba da shawara. Ina ba da shawara a aiki sosai ma. Akwai a aiki, a gyara, a me me. Yanzu akwai wani ɗanuwana da ya yi aure kwanaki. Mun je gidan yana duddubawa sai, sai ya ga anyi fenti a gidan. To da yake zai kawo sabuwar mata ne. Na ga fentin ya gani shi ne yake ce mun yaya za a ƙara fentin nan ne? A ƙara fentin nan ne. Na ce, "A gaskiya wannan kam a haka yanda yake yana da kyau. Ba wani matsala. Ba sai an sake ba." Sai ya ce to shikenan sai a yi amfani da shawara na. To irin, irin wanda na fi jin daɗin yi kenan. Ba da shawara. Amma in ba haka ba kam ban cika son shiga irin wa'inan al'amuran na shugabanci ba da me me. Saboda hatsarin da yake ciki. Eh amma shawara kam zan bada an tambaye ni. Nan ma, nan ma sai an tambaye ni ne. Ba wai kawai zan tashi ba ne na fara ba da shawara. Eh wannan kenan. So ina rokon kuma Allah ya ƙara faɗaɗa min kirji ya zamana in an tambaye ni shawaran zan ba da mai kyau. Wadda za ta kai mutum ga nasara. Wanda za ta tsiratar mutum daga halaka. Yauwa ina maraba da irin wannan matuka sosai ma.

Tabbas ina ji. Eh, ni har ina ma sha'awa ma musamman na sayi zakaru da saboda idan wannan lokacin ya yi, zamana ma su za su tashi ne. Tunda an ce da zaran asuba ta yi zaka ji suna ta cara kuma haka ne. Kuma mu irinmu musulmai mabiya masama Ahlul Bayti, wannan kukan da suke yi suna ambaton Allah ne, an sanar da mu haka. Ko wane dabba da irin zikirin da yake, mutum neɗan adam dai ba zai sani ba tun da shi ba jinsinsu ba ne. Amma idan wakilan Allah a doron ƙasa suna nan, za su iya fassara wannan kukan to su ne suka fafada ga abun da yake nufi ga abun da yake. Yanzu misali doki in yana haniniya to abun da yake cewa shi ne "Subbuhu quddusu rabbul malaikatu war ruh", to ka gani? To shi ma zakara in yana wannan caran ambaton Allah yake. Kawai ne na manta, na manta ne kam ko ban ma sani ba ne mai yake cewa. Ka gani? To wannan ke nan. Sannan wannan kukan zakaran akwai, akwai wato abun ban mamaki a ciki. Saboda da zaran fa asuba ta yi kawai za ka ji kukuruku kukuruku. Asuba na yi kamar wani ne ya saita musu alam, kamar basa bacci. Ni suna ma bacci kuwa saboda accuracy ɗin lokacin da suke yin wannan caran da sauran su. Eh, abun da ban mamaki gaskiya. To ko da yake icon ne na Allah, yin Allah ne shi ya halice su haka. Kuma zakara ana haɗa shi da wato ainihin alheri. Ana mashi ganin shi lamarin shi akwai jalebi a ciki. An ce ma musamman faɗin zakara. Akwai rana ina kusa da wani makarantar da akwai library a ciki. To na je wajen wani abokina. To wani ya fito daga makarantan, dai fito yake ta gaya mana abun da yake karanta a kan zakaru. Yanda suke jalebi da dafa'i ma. Har yake cewa “ba kuka ga da kakanninmu ko iyayenmu in za su yi tafiya a mota, za ku ga suna sa zakara a bayan booth ba?” Ce, lallai kuwa. Ya ce, “Ai suna ba da dafa'i ne ai. Suna ba da kariya.” Eh sosai. Ce, ok. Sannan ya ce jalebi ne in ka-- musamman fararen nan suna jawo wa mutum arziki da sauran su. Sannan kuma kaman suna faɗa ma da aljanu wayanda za su cutar da mutanen gidan. Tabbas, sai yanzu na tuna. So gaskiya zakara akwai babban ayya ne shi ma na Allah gashi dai kawai kullum mutane abun da suka sani a yanka shi a ci shi ke nan. Amma ba kowane yake mai da hankali a kan ainihin wato rawan da yake takawa. Matsayin shi na ɗaya daga cikin halittun Allah wanda aka keɓe shi da wasu wato ɗabi'u wanda akwai ban al'ajabi a ciki. Eh, yanzu ya za a ce asuba na yi kai ba alam aka saita ma ba. Ba wani ne ya zo ya tashe ka ba. Ba wani dukan ka za ka ko a jefa ma dutse ba. A'a, asuba na yi kawai zai fara kukuruku. To ni ma yana tada ni. To yanzu haka ma inda nake a gidan da nake yanzu haka kaman ba, ba su, ba babu kaji, ba zakara. Amma ina sa ran da insha Allahu idan na koma inda nake so na gina da zama insha Allahu to zan sayi kaji sosai da wanda za su dinga yin caran da wanda zan dinga yinka wa ina ci da sauran su dai. Wannan kam insha Allahu. So gaskiya lamarin zakara ba lamari ne na wasa ba. Eh, lamari ne wanda akwai abun tunani a ciki. Akwai abun ɗaukan darasi a ciki. Eh, balle ma a ce mutum ya san ma'anan wannan kukuruku ɗin da yake yi. Ai anan ne ma za ka ƙara ganin girman Allah da hikiman Ubangiji da faɗi na wato hikiman Allah. Mutum ba zai iya sanin shi gaba ɗaya ba. Wane mutum ba za ka iya sanin hikiman Ubangiji gaba ɗaya ba. Sai dai ka kabci abun da ka kabta daga wannan kogin da baya ƙarewa. Kogi malala ba za ka iya-- sai dai a kaɗan ɗibi, cokali ko kofi ka rera kurɓi abin da za ka iya kurɓa. To wannan yana daga cikin abun da yake ban mamaki.

To, alallekam. Ba wanda ba na zama akai amma dai gaskiya batun gaskiya ma kafin in zauna a taburma yanzu kam bak-- kafin na je inda zan zauna a turma, a taburma ya zama ba ƙaramin aiki ba don bazan iya tuna yaushe naje inda na zauna a taburma ba gaskiya. Eh, amma kujera kam na zazzau na akan kujera. To kuma gaskiya ina ganin shi taburma idan ba za ka zauna ne ka jinginu da bango ba to gaskiya zaman shi ba daɗi. Ya ce za ka zauna ba abun da yake tareka, babu inda za ka jingina jiki wannan akwai takura a ciki. Eh, taburma bashi da daɗin sha'ani. Ina ganin taburma inda ka koya za ka more shi ka kwanta ka koya, shine. Amma inda za ka zauna kuma ba wajen da za ka, ba wajen da za ka jingina a bango ko wani cushion ko wani abu to lallai ba za ka ji daɗin wannan ba. Tabbas. So gaskiya na fi son kujera akan taburma amma kuma an zo don kwanciya to na fi son a kwanta a taburma akan kujera saboda ai zan miƙe sosai kuma taburma ka ga zai yi tauri ƙasan shi ba komai ba laushi to wannan taurin zai tabbatar bayan ka ya miƙe baka tsoron ciwon baya. Amma a kujera ka jima a zaune kana ƙoƙarin miƙewa ka kwanta a takure kake bayan ka yaɗa ni foldin shi bai miƙe ba shi bai gama dunƙulewa ba. Kana takure to ka gani. To amma inda wajen zama ne kam a zauna a bararraje a ji comfort a sai kujera. Inda ka ga shi kujera dama an yi shi at a ninety degree angle da inda ka zauna da inda bayan ka zai jingina daidai ninety degrees ne. So ke na ma'ana za ka zauna daidai ka baje ka miƙe bayan ka kawo dogara da jikin bayan kujera ba takura kwata kwata. Eh, wannan ke nan. To, bayan haka kuma shi taburma kasancewan bashi da laushi idan ha ba ka ɗaura mashi ko a ƙasan shi ko a saman shi ba ka ɗaura wani abu mai laushi ba to fa zai yi ta cin inda ka zauna ne in ba ka da riga misali ba ka da kaya to tabbas zai yi ta cin wannan ɓangaren jikin naka. Za ka, zaka ji yana damun ka. Balle ma a ce na kaba ɗin nan ne to ka ga shi zai ma shi saboda shi dama kaban nan tauri ne gaba ɗaya. Gwara gwara wancan na, eh kamfanin nan shi da dama dama kaɗan amma duk dai ba wani sauƙi ya cin su sosai amma dai gwara gwara kamar mai ido ɗaya yana cin makafi a cikin garin makafi mai ido ɗaya. To haka wannan ɗin yake. Eh, so gaskiya zan fi son zama a kujera ba akan taburma ba saboda ita taburma gashi dai kun ji abun da na faɗa. Tana da gajiyarwa in ka zauna ba kada in da za ka jingina za ka sha wahala. Don wannan support ɗin da kujera zai ba ka shi kuma bayan ka ne da kanshi zai bayar ka ga zai gaji ke nan. Misali imagine ka zauna at ninety degrees kuma babu abin da za ka jingina kuma a ƙasa saboda dama kama akan bench ne misali to ƙafafon ka at least suna ƙasa za su ba ka foundation zai zama wanda za ka iya wannan ɗan, eh ninety degrees inda bayan ka zai yi to ƙafafon za su taimaka wa tun da sun cake a ƙasa. Eh, sun cake a ƙasa za su yi supporting jikin naka gaba ɗaya har da bayan. Amma fanta taburma ne in ka zauna to ƙafan ka ma sai ka naɗe shi tukunna. Indai ba ka miƙe ba wanda yawanci in ba zaman shaƙatawa za a yi ba ba zai yuka miƙe ba. To ka gani wannan ke nan. So gaskiya taburma bashi da daɗin sha'ani. Kujera shine magana kuma shi ma, shi ma kujeran da ina, ina fata kuna nufin wanda yake da wajen jingina ne a baya ko? Ba irin kujeran mata namu na gargajiyan nan ba. Wanda shi ma kamar ta nan kam kamar taburma yake dole yana buƙatan ka jingina tukuna kafin ka ji dama dama. Eh, shi in ba aiki za ka yi ba dama matan ma da suke zama akai za ka samu suna tuƙa tuwo ne ko suna bushe hatsi.

Lallai abin da za, labarin da za mu baku za ku yi mamaki wata ƙila ma ku yi dariya. Saboda yaren da na yi ƙoƙarin koyon kuma yarena ne, abun da zai baku dariya. Yarena ne amma ban iya ba saboda a gidanmu mama na ita biological mama na ita ba wa yaren da baba na yake ba ne. So a taƙaice dai ni hybrid ne. Mama na wata yare ce guda biyu, baba na wani yare ne. So sai ya zama na, dukkansu ba sa yi mana yaren. Shi, shi babanmu Bafulatani ne. To idan a gida ne, inda ɗaya daga cikin iyayenmu mata suke kama a Gombe. To in ya zo shi da ita Fulatanci kawai suke ko harafi na ɗaya na Hausa ba za mu ji ba. Su tsakanin su Fulatanci kawai suke amma mu in za su yi magana da mu harafi ɗaya da Fulatanci ba su faɗa ba sai Hausa. So gaskiya ni iri na ban iya ba, ban iya Fulatanci ba. Sannan Kanurin ma ban iya ba, Shuwan ma ban iya ba. Mama na Kanuri ce da Shuwa, duk ban iya ba. Akwai dai lokacin da nake yaro dai ina zama a cikin su na kan ji wasu abubuwa. Har yanzu dai ana faɗin wasu abubuwa ɗaya ɗaya zan iya ɗinga ɗauka. Amma eh bangaren baba na kam sai a hankali Fulatanci. Shi kuma lokacin mutum ya ɗan fara girma baya zama cikin mata da sauran su. Su ne kuma suke yawan yi. Tare dai dai dai kawai dai mutum bai mayar da hankali ba tunda akwai ƙanwata ita ta mayar da hankali ta iya. Ta iya sosai yanzu haka ma 'ya'yan ta Fulatanci take musu. So akwai lokacin da ko abun da zai ƙara baku mamaki, ban ma tashi fara koyon yaren ba sai da na bar ƙasan nan. Lokacin na je Malaysia ina makaranta. To a lokacin na haɗu da wani Bafulatani online a Facebook. Irin masu kishin Fulatancin nan. Sai ya gane nake gayama shi, ai gashi gashi gashi asali na gane. Yayi takaici, yayi takaici. To sai ya turo min wasu materials. Wani na wasu Brits ne da suka zo Nigeria suna koyon yarurrukan da suke cikin ƙasan kala kala. To su waɗinnan masu koyan Fulatanci ne. To akwai an yi audio, akwai audio inda za ka ji ana pronouncing kalmomi da yaren sannan akwai text da za ka dinga karanta. Ana bada examples da sentence, ah pronouns waye waye nouns da sauran su dai. To na fara koya lokacin, tiriyan tiriyan kaman da gaske ina koya ina koya har na ɗan fara yin nisa fa. Sai na fara yin, na fara yin nisa. To kawai ya akai ya akai kawai na daina. Wallahi na yi watsi da abun. Amma da na mayar da hankali sosai na fara koya. To na manta meye ne ya, ya sa na daina amma har yanzu ina da material tun da friend ɗina ne a Facebook. Shi ya ce min lokacin yana ko Abuja ne kam ko ina? To kuma abin da zai baku sha'awa shine ba mu taɓa yin Hausa da shi ba. Shi kuma da English muke magana saboda shi irin baya so yana kishin Fulatanci baya so ya ji ana Hausa. Eh Fulatanci yake so tun da ni bana jin Fulatanci to sai muyi da English. Tun da dama shi ɗan Najeriya inda ya je makaranta gaba ɗaya rayuwar shi dama komai da English yake so dole ya iya English. Eh to wannan ke nan. To bayan English, bayan Fulatanci sai nake tunanin ya kamata mutum ya iya Larabci saboda shi ne yaren da Allah ya zaɓi yayi magana da bayin shi a cikin Alqur'ani. Kuma in ka kulla za ka ga Fula, eh Larabci ba ƙaramin yare bane mai fa'adin gaske mai ɗaukan duk wani abu da ake so wanda ba duk wani yare ba yi da shi. Eh tabbas. So idan ah na samu dama ko in na ƙirƙiro dama tun da insha Allahi dama zai samu kam. Mutum ya sassaita wasu abubuwa, mutum zai ƙirƙiro wa kyan shi dama da yanayi da zai ba shi ikon koyan ah Larabci ɗin. Kai dama Fulatancin to akwai abubuwa da yawa ne da mutum ya kamata ya iya su wanda kaman sun fi wannan muhimmanci amma ina ganin ba laifi a ce ko da kullum two two two awa bibbiyu mutum yake ya ware. Yana awa bibbiyu yana koyan Fulfulde na awa biyu, yana koyan Arabic na awa biyu. Ai ina ga ba laifi a cikin twenty four hours. Suma ilimi ne kuma za su taimake ƙwaƙwalwar mutum wajen buɗa shi saboda koyan yare yana buɗa yana kawo neurogenesis sabbin neurons suna.

Eh, buri a aiki ga wanda ya fahimci me ye aiki sannan ya gane muhimmancin aiki. To burin baya wuce kaga anyi aiki ingantacce, ka yi aiki wanda idan wani yana bukatan aikin naka zai ji ɗari bisa ɗari hankalinshi ya kwanta. Ya gamsu cewa in dai kai ne in ka zo to za ka yi aiki yanda ya kamata. So buri na ni ina so ne a shaide ni da iya aiki da ƙwarewa da yi da zuciyar ɗaya da rashin cuta da sauransu. Eh kuma a aiki ina so ya zama na an san ni mai gaskiya ne, mai magana ɗaya sannan wanda ba azzalumi ba baya cin hakkin wasu. Eh wannan buri na yana daga cikin buri na a wajen aiki da nake so a sani da shi. Amin shaida na cewa ba zan danne wa wani hakki ba kuma bani da kwaɗayi kuma ba zan yi roƙo ba. To kaga wannan duk zai biyo baya ne idan ya zama na, na goge a irin aikin da nake yi ko ba haka ba? Eh in na goge a irin aikin da nake yi to ainihin duk wato kamar yadda bahaushe ne yake cewa abu mai kyau shi yake sayar da kanshi. Yau wa abu mai kyau shi yake sayar da kanshi. In ya zama na aikinka ka goge a kai ka iya har aka gano ka to ina ganin nikan buri na ya cika. Saboda zai zama na ma ba za a nemi ni ba sai in ana son yin aiki da gaske. To wataƙila kuma, kuma ba laifina ba ne wasu suna ganin kamar in na zo yin aikin ina cajan kuɗi da yawa amma ba haka ba ne saboda aikin da inganci kuma duk inda yanzu misali ɓangaren gini misali in za a haɗa blocks ka ga ana bukatan siminti ne da yashi da ruwa ko? To, to yanzu barin ba ka misali akwai wanda da siminti ɗaya zai iya ma blocks wajen tamanin ko casa'in. To kai dai daga ji ka san dai lai lai wannan aikin kam sai a hankali. Buhun siminti ɗaya ai, ayi block tamanin ko saba'in. Haba malam? Ai kai ka san akwai matsala da wajen ingancin aiki. To sai ya zama na in ni ne wannan buhun simintin ɗaya tsananin mafi yawan block da za a gina shine guda arba'in. Yauwa ka ga rabin wancan kenan. To saboda haka mutanen da ba su sani ba sai suga kamanni na cika tsada ne, ina son a cika kashe kuɗi da sauransu ba haka ba ne. Ina so ne mutane su gane cewa aiki mai inganci shine ya kamata mutane a dinga yi musu. Ya zama na anyi ginin da mutum zai yi ta nausa ba zai iya fasa block ba. Ko an yi wurgi da block ɗin ba zai fashe ba. Amma su wancan wanda suke yin da buhu ɗaya suke yin block tamanin. Kana ɗan mangaran shi ma zai fashe kawai. To ka yi, ka yi tunanin kuma ace anyi gini, gini da shi ɗakuna da meye meye. Ka ga ai akwai matsala ai. To ni ina so a sanni kaman yanda cikin huwace wan Allah an san nin da in zan yi aiki to aiki ne ingantacce amma kuma kaman yanda wasu suke gani zai zo da tsada. Inda tsadan ai shine kamar yadda na buga muku misali. Wancan da the same ah abun nan buhun siminti zai yi tamanin ni kuma zan yi arba'in. Menene bambancin anan? Bambancin shi ne inganci. Eh ingancin aiki. Ai ni ma zan iya yin buhu ɗaya block tamanin ɗin ko tamanin da biyar ma misali. Amma saboda inganci shi ne damuwa na ina da burin a, a sani da yin aiki mai inganci. To shi ya sa zan yi wannan siminti ɗaya buhu arba'in eh block arba'in tsanani block arba'in da biyar. To in ka yi wannan block ɗin shi ne wanda za ka iya wurgi da shi ma ba zai fashe ba. Yanzu ƙasashen da suka cigaba kam ai kuna ganin yanda suke yin gine ginen su malam. Gini ne za ka ganshi kamar ƙarfe saboda block ɗin suna yin shi yayi ingancin yayi ƙarfi sosai. Za ka ga kamar yanda mu ake zubar da yashi anan su kuma daga cikin tipper. To so kuma tipper ɗin za ta dinga zubar da block ne ruɗ, ruɗ, ruɗ, ruɗ, ruɗ, ruɗ, ruɗ ba ko ɗaya da zai fashe. Amma mu anan irin block ɗin da suke yi kana tunanin za ka iya cewa za ka sako shi daga cikin tipper ya faffaɗo buhu ɗaya block casa'in tamanin? Ai duk gurgujewa za su yi ai.

Eh, ina son yin itace da dama gaskiya. Saboda su wani duniya ne mai zaman kanshi. Shi ma duniya yayan itace ba? Suna nan da dama. To kuma dai ni a gidanmu da na taso, na taso ina gani yayan itacen wanda suka haɗa da, da nake yaro ne da na fara girma. Wanda na fara gani mangwaro ne. Akwai bishiyan mangwaro har biyu. Akwai bishiyan tsamiya. Sannan akwai na lemu, na lemon zaƙi. A nan Kano kenan. To a Gombe ne kam suna da yake gidan gombe ya fi girma. Shi kuma na Gombe babu lemon zaƙi sai na tsami, na tsamin ma har kala biyu, da lime da lemon duka akwai. Ga mangwarorin, yauwa sannan a Kano akwai guava. A Gombe ma akwai gwaiban shi ma. Eh, sannan akwai, ah, inda aka shuka inabi karkashin, ina tunawa karkashin wani overhead tank. Wanda in ya cika ruwa yana zuba wajen. Sai aka sa inabin a wajen saboda sanyi wajen. Eh. Sannan akwai soursop. Ah, meye sunan shi ne da Hausa? Gwandan daji. Yauwa gwandan daji. Kai gwandan daji nan ƙanshinshi ne. Waiyo! Ina mugun jin daɗin ƙanshinshi. Yana min daɗi sosai. Ina son wannan ƙanshin. Eh. To gaskiya dai, ah, sannan mangwaro ma kala kala ne. Akwai wani wanda ake ce wa mai bakin aku. Sannan akwai irin manya manya nan na admiral. A nan dai ana ce mashi na admiral. Wani improved variety ne. Shi mangwaro. To gaskiya, yauwa. Eh, sai ayaba. Akwai ayaba ma a gidan. To gaskiya dai wanda na fi so dai, wanda nake jin daɗin shi ka ga da mangwaro da ayaba. Sannan apple ma ina son shi. Ina son apple. Amma uwa, uba kuma wanda na fi so wanda bana rabuwa da shi gaba ɗaya ko da yaushe, wato dabino kenan. Dabino ne a wajena shine cat. Shine ɗan itacen da ba na rabuwa da shi. Ko da yaushe ba za ka rasa ni da shi ba. Ya zama kaman wani ɓangare na jikina kawai malam. Eh, tabbas. Dabino kenan. To ina son abarba ma. Sannan, eh, ayaba. Don yan da nake son ayaba, na tabbata ko biri ba zai nuna mun son ayaba ba. To amma duk dai za su zo bayan dabino ne. Saboda a yi kaca kam, a ciye, a ci, babu wanda nake ci kaman dabino. Ba ka rasa ni da dabino. Har ina tsoron, ina ce, ina ganin cewa ka cin da nake yi ya yi yawa ya kamata in rage. To in na ɗauke ƙafa na, kwana biyu kwana uku, kankacen ya zan je in ƙara nemowa. Saboda mun zama ɗaya ne, na gane daɗin shi ne. Kuma ka ga shi gashi yana ba da iron a jikin mutum. Akwai iron a cikin shi. Iron kuma ka ga jikin mutum baya yin shi sosai. Eh, so cin dabino yana taimakawa matuƙa sosai. Suma eh, sauran yayan itatuwan suma da abun da suke bayarwa amma dai shi wannan iron ɗin da yake bayarwa ya sa ya yi fice. Don shine babban sinadarin da yake cikin dabino. Wanda ba kowane ɗan itace ne yake da shi ba. Ko ka gani? To ayaba ma akwai lokacin da, lokacin shi ya yi ina, ina saya shi ma. Ina saya. To sai akwai plantain. Plantain ma ina son shi sosai. Ina son plantain. Kaga plantain kam shi ma ɗan ice ne tun da shi kam a yi kamar kawai ayaba ne wanda ake soya wa ai. Plantain ba? Ah, kamar ayaba ne wanda ake soya. Mai banbancin shi to da ayaba. Kawai wannan ana soya shi sannan plantain ya fi girma, ya fi kauri. Eh, wannan kenan. Kuma ka ga ina son inabi ma. Inabi amma mu anan yana da tsada. Ya yi tsada, ya yi tsada. Kilo sai ka ji ana maganan dubu shida, dubu bakwai. Haba. Ya yi tsada. Haka shi ma apple guda ɗaya, biyu, uku sai ka ji ana kira ma man.

To, a takaice de ni ina yiwa kai na aiki ne ba, ba, ba wani na ke wa aiki ba. So, abin da yake faruwa shi ne ina da businesses da nake yi. Sannan akwai wani kamfani da nake da hannun jari a ciki. To wa in nan sune abubuwan da nake yin hidimana da su na yau da gobe da kuma ƙirƙiro wa kaina hanya na dogaro da kai ba tare da yawan wani aiki ba. Saboda wato sai yadda na ƙirƙiro. Ina, shi hutu ina yin shi ne idan lokaci ya zo. Ma'ana idan na auna naga abubuwa sun saitu kuma, eh lallai zan iya ɗan ɗauke ƙafa na wasu kwanaki. To lallai nan ne a irin nan ne nake iya zuwa hutu. Kuma hakan yana yuwane ta hanyar idan na samu yardardu, idan a cikin ma'aikatan nawa naga akwai yardardu sosai. Ko da yake akwai ma ina so in ce daga cikin su waɗanda suke da himma da ƙoƙari. To a cikin su sai in zaɓi wasu su wakilce ni sai a ainihin ci gaba da gudanar da al'amura, ni kuma, ah, sai in je in ɗan yi hutun da zan yi. Amma fa kasancewan ni na sha wahala na kafa wannan abubuwan da suke kawo min kuɗin shiga yau da kullum, to ba zan iya yin sake ba gaba ɗaya in saki jiki don na tafi hutu ya zama na bana. A'a, ina ɗan bibiyan abun dai amma dai kawai dai jiki, gangar jikina ne bayan nan amma ina bibiyan abun ta bayan fage. Eh, so hutu ina zuwa ne kamar yadda na faɗa idan ya zama na abubuwa sun saitu, babu matsala ina auna naga ba matsala. To sai in ƙirƙiri hutu wani lokaci. Mafi ƙaranci dai wanda nake yi sati biyu ne. Eh, a wannan sati biyun kuma ina more su, iya morewa saboda na san baya wannan hutun kafin na ƙara samun daman da zan ƙara yin wani hutun. To abun zai iya ɗaukar lokaci saboda haka idan na ɗauki wannan hutun to kowanne rana ina tabbatarwa na more shi zuwa makura. Eh, daga cikin abubuwan da nake na kan yi tafiya naje wani yanki daga cikin ƙasar nan nayi, na ziyarci wuraren da akwai irin, eh wuraren shaƙatawan nan. Misali in irin su bauchi ne yankari. Zan je yankari akwai ruwa a ciki, akwai dabbobi, akwai abubuwa yawan buɗe ido. To yanzu wani hutu na gaba da zan yi ma ina so ne naje can yankin, ah su Taraba Taraba su Numan su wannan wajen ruwan nan. Me sunan wajen ne? Ya subhanallah. Akwai sunan ɗaya wajen bayan Numan. Shi ma dai a cikin Taraba ne. State ɗin Taraba ne. Na manta sunan wajen bayan Numan. Wajen da akwai shanu sosai din nan to shi kuma yanayin wajen ne ke burge ni. Weather ɗin akwai sanyi ko da ana zafi a nan in dai ka je can dai yake plateau ne kan dutse ne akwai sanyi a wajen. Eh so wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da nake wajen more, ah hutun da nake ɗauka. Eh so yanzu ina ma dab da ƙara ɗaukan hutun saboda na samu kamar wata huɗu ina ta aiki tukuru ban je hutu ba. To yanzu ina so nan da kamar wata ɗaya haka ko sati uku zan ware wasu daga cikin ma'aikata na na wakiltasu su ci gaba da kula min da abubuwa na, ni kuma sai in samu in je in ɗan shaƙata. Amma wannan ƙara ina kamar sati uku nake so na yi. To in nayi sati uku zan dawo sai na ainihin, ah more hutun nan da kyau kafin na dawo bakin aiki. Eh wannan kenan. Kuma a wannan tafiyan ina so ma ɗauki wasu daga cikin ƴan uwana haka mu je tare da su, suma su buɗe ido. Waɗanda ba su da shekaru da yawa don su samu ilimi idan su ya buɗe suje suga abubuwan da ba su taɓa gani ba. Eh wannan kenan.

To, lallai ta duniyan nan da rayuwan duniya tana cike ne da kalubale da matsaloli da koke-koke duka. Eh, kuma babu ɗan adam ɗin da a rayuwan shi zai ce wai bai taɓa cin karo da irin wannan abubuwan ba. Wato complaint ke nan da matsaloli da irin dai wannan. So, koke-koke gaskiyan da nake magance shi akwai irin, wato numfashi da ake ka ja numfashi sosai da cikinka ka riƙe sai ka fitar ta hanci zaka zuka. Sai a hankali ka yi numfashi waje ta bakinka. To yawan maimaita wannan yana sa duk wasu matsaloli da koke-koke da meye-meye da suke damun mutum kama daga shi mutum ne kanshi da kuma wasu koke-koken da wasu ne suke kawowa. To yin wannan ana ce mashi breathing, deep breathing ko meditation duk bayin da ba a ce mashi. To wannan, yin wannan abun yana gaskiya ne yana magance min koke-koke don ina da rai irin wanda yake bijirmin da abubuwa na damuwa sosai. Eh, wanda inda ba don shi wannan abun da na faɗa ba, to da gaskiya kaina zai iya fashewa saboda damuwa, kaina da zuciyana za su iya fashewa saboda damuwa. Eh. To baya wannan kuma, sai irin miƙa ɗin nan. Bayan shaƙan numfashi akwai miƙa kuma. Ka yi miƙa, ka dinga mimmiƙe cikinka ɓangarori musamman kamar ƙafa, ƙafafu wannan guda biyu sai ka tali haka. Wannan misali in gabas da yamma ka ke wannan yana kallon gabas wannan yana kallon yamma. Sai kaɗa riƙe wannan position ɗin na wasu mintoci. To wannan abun zai sa wato jikinka ya zama na da tunaninka duk ya dawo kan wannan wajen saboda abun akwai ɗan zafi kaɗan a ciki. To hankalinka zai dawo kan wannan zafin sannan kuma mind ɗinka zai zama empty. Zaka daina koke-koke ma ba za su zamo damun zuwa ba saboda a lokacin hankalinka ya dawo kan, eh, nutsuwa a kan wannan tali wanda ka yi misali. Ko ka ɗaga ƙafanka ka ɗaura shi a sama ta yanda dai zai zama na ka yi tale haka. Ka buɗe ƙafafunka kuma jijiyoyin nan su mimmiƙe sun tamke. To wannan tamken da ɗan zafin da yake fitowa zai sa hankalinka ya dawo kan wannan tamke waɗin. Zai zama na duk wani koke-koke da damuwa da meye-meye ba ta suma ka ke ba a lokacin. Ka gani? To wannan ke nan. Ɗayan hanyar kuma shine an ce cudanya da mutane. A in ka ji koke-koke sun dame ka zaka iya zuwa ci wasu mutane da ka yarda da su abokanai, amintattu. Ku dinga hira hankalinka yana ɗaukewa daga wannan koke-koken. Kana ɗan samun nishaɗi da sauran su. Kuma shi ma wannan talewan da miƙewan yana kawo nishaɗi in ka gama saboda damuwai za su ragu sosai. Eh, damuwai za su ragu sosai saboda haka ka ga kenan yanzu da deep breathing numfashi mai zurfi da miƙewa, stretching miƙa da kuma hira a cikin amintattu, aminan abokanai. To wannan ke nan. Waɗannan abubuwa ukun gaskiya suna taimakawa sosai wajen magance koke-koke. Ɗayan kuma shi wannan gaskiya ina ganin ba hanya ne mai kyau ba. Wasu sukan juya izuwa ga cin abinci, yawan cin abinci saboda yana ɗauke musu nau'uka na damuwa. To shi matsalar wannan in ka je ka biye da ka shi koke-koke ka fara cin abinci to fa wato za ka yi ainihi, eh, tare kitse ne. Kitse zai ma yawa jini ya fara hanyoyin gudanar jini su fara toshewa saboda kitse ciwon suga ya kama ka irin dai yana abubuwan. To shi ya sa ban ambaci shi ba. Ama lalai akwai wanda in damuwai suka yi musu yawa suna koma izuwa ga abinci. Suna hucewa a kan abinci. Wannan ina mamakin su. Eh, suna hucewa a kan abinci. Su ci abinci, su ci abinci domin wai su samu sa'ida. To amma wannan gaskiya ina ganin babu hikima a cikin wannan. Eh, wannan ke nan. So, waɗannan ɗai a taƙaice su ne hanyoyin da nake bi wajen magance koke-koke da duk wasu matsaloli na zuciya da na rai duka. Eh.